Idan na kamu da mura, abin da nake yi shine in huta sosai, in sha ruwa da zafi domin ya taimaka min. Ina kuma ɗaukar maganin mura idan ya zama dole. Sau da yawa kuma ina guje wa sanyi sosai da iska mai ƙarfi. Kuma nakan rage yawan yin magana ko gajiya domin jiki ya samu warkewa daga wannan murar.

Ina nake ajiye hotunan wayata? Ni yawanci ina ajiye hotunan wayata a cikin gallery ɗin wayata kai tsaye. Idan sun yi yawa sai in tura wasu zuwa memory card ko in ajiye su a Google Drive domin kada wayar ta cika. Ina son abubuwa su kasance cikin tsari domin in rasa waya ko matsala ta faru, ban rasa hotunana da ina da su a ajiye ko da yaushe zan iya ɗauko su.

So nawa na ke amfani da intanet? Ni na amfani da intanet kullum amma ba a kowane lokaci ba. Yawanci nakan duba saƙonni, imel, labarai ko yin wasu abubuwan da suka shafi aiki. Ina ƙoƙarin amfani da shi cikin tsari domin kada ya ɗauke lokaci daga ayyukana na yau da kullum. Don haka amfani na yana da tsari kuma mai ma'ana.

Yaya nake bikin ranar haihuwa ta? Ni ina bikin ranar haihuwa ta a sauƙaƙe. Bana son hayaniya ko taron manya sosai. So da yawa nakan yi shine tare da iyali da ƴan uwa muyi addu'a mu gode wa Allah sannan mu ci abinci tare cikin natsuwa. Idan akwai kyauta ko wani abu mai amfani sai a raba shi a hankali. Babban abu a gare ni shine jin daɗin rana cikin sallama da godiya.